Ya ka ke kare kanku daga sauro? Yadda na ke kare kanmu daga sauro, muna samun net rigan sauro mu sa bayan mun sa maskito a cikin ɗaki.

Me kake saya daga kasuwa? Abin da nake saya daga kasuwa, ina sayan shinkafa, ina sayan jero, ina sayan masara, ina sayan kayayyakin abinci da dama. Ina sayan ruwa na gida ma duka kasuwa.

Wane abincin gargajiya kake fi so? Abincin gargajiya da na fi so, ina son tuwo, tuwon dawa, ina son tuwo, tuwon masara, ina son tuwo, tuwon alkama, ina son dambu.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki amma ba kullum ba. Ina yin shi a sati sau uku ko sau huɗu haka. Saboda inganta lafiyan jikina, motsa jiki yana da kyau sosai.

Sau nawa kake kallon madubi? Eh, ina kallon madubi. Idan na shiga toilet zan yi wanka, sannan idan ina brush ina kallon madubi, sannan idan nayi shiriya zan fita ina duba madubi, sannan idan na dawo ma ina duba madubi in ga ya fuska na ya kasance.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, bana rera waƙa lokacin wanka, saboda lokacin wanka idan mutum yana banɗaki ba a so ya riƙa yin surutu saboda ba abu ne mai kyau ba.

Nawa ruwa kake sha kullum? Eh, ruwan da nake sha kullum yawanshi na sha kaman fiyawata shida zuwa bakwai haka. Wanda idan kuɗin shi ne anan yana kai naira dari da ashirin.

Yaya kake kula da gashin ku? Yanda nake kula da gashina shine ina saya masa ozone, ina saya masa mayuka na wankewa sosai saboda ya ƙara laushi saboda gashi yana burgeni sosai.

Wane irin yanayi kafi so? Eh, yanayin da na fi so shine yanayin lokacin da ba zafi ba, yanayin da ba sanyi haka. Na fi son irin wannan yanayin. Sannan yanayi ina so in ji ni a cikin yanayin kuɗi shima ina so.

Sau nawa kake yanke farce? Eh, ina yanke farce sau ɗaya a sati ɗaya saboda farce na yana saurin fitowa. Sannan yanke farce abu ne mai kyau, tsabta ne wanda kai ma in ba ka yanke ba, zakaji yana damun ka.

Kuna da WiFi a gida? A'a, ba mu da WiFi a gida, saboda WiFi abu ne na masu kuɗi. Lalle ba mu da WiFi a gida, amma muna son WiFi. Sai dai ba mu da kuɗin sayan WiFi a yanzu.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin in kwana saboda yin karatu kafin ka kwana abu ne mai kyau a al'adarmu saboda zaka sake samun natsuwa wajen aiwatar da ayyukanka na yau da kullum.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh wayana tana daidaita haske da kanta. Idan ina waje mai duhu sai haske ya ragu. Idan ina waje mai haske sai haske ya ƙaru.

Yaya kake bikin ranan haihuwarku? Eh, bikin ranan haihuwa muna samun waje ni da abokai domin su taya ni murna. Ina yin abincika da dama, ina kawo mana ruwan sha masu yawa. Muna yanka nama mu ci domin ina jin farin ciki sosai a rana.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Eh, abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa, ina tattara abubuwa na wanda na san ruwa zai ɓata su. Bayan haka, idan ana ruwan nima, ina shiga cikin ruwa in yi wanka saboda jin daɗin rayuwa.

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya tsalle igiya saboda yin tsalle igiya abu ne mai kyau da zai taimakawa jikinka sannan da lafiyanka kuma hakan yana sa ni nishaɗi sosai.

Wane aikin gida kake yi kullum? Aikin da nake yi a gida kullum shi ne idan na tashi a barci zan share ɗakina, zan daidaita komai na cikin gida. Sannan zan wanke mota na kafin na fita kasuwa. Sannan idan ina da wanki zan yi wanki.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yanda nake gina dangantaka ta kasuwanci, idan na ga irin abun da nake sayarwa wanda yake jan ra'ayin mutane, wanda mutane suke so, zan je in nemo shi, in kawo musu shi, in musu bayanin yadda yake da amfanin shi domin in samu alheri a kansa.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Eh, dangantakarmu da shugaban aiki muna jin daɗi sosai saboda yadda yake taimaka mana akan lokaci. Musamman idan wani abu ya same ɗaya daga cikinmu, zai yi ƙoƙari ya fitar da mu da sauri.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Sannan ina sa citta a cikin shayi domin in ji daɗin shayi. Sannan ina sa shi citta idan an daka shi, an masa haɗi. Ina sa shi a cikin tuwo idan ina cin tuwo.

Shuka tsire tsire agida da dama saboda har acikin gidanmu muna da lambu, a lambun muna shuka tumatir, muna shuka albasa, muna shuka latas, muna shuka kabewa, muna shuka gwanda, muna shuka abubuwa da daman domin saukake.

Nawa takalma kake da su? Eh, ina da takalma da sun fi guda goma sha biyar saboda ina son yin gaye. Sannan idan zan je training ma akwai kalan takalmin da nake sawa daban. Sannan idan zan tafi kasuwa akwai yanayin kalan takalmin da nake sawa daban. Sannan akwai takalmin da nake yawo da shi a cikin gida. Ina da takalma da ya samu da goma sha biyar.

Wane irin tufafi kake fiso? Eh, kalan tufafin dana fiso. Ina son riga babba, ina son janfa da gari haka. Kalanta ya kasance fari, da takalmi fari, da hula fari. Ina sonsu, sannan ina son ƙananan kaya.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Lokacin da na farka da safiya, ina yin addu'a ne. Sannan zan tashi in je in yi brush. Bayan na gama brush sai in je in yi alwala, in tafi masallaci. Bayan na dawo daga masallaci, zan zauna in jira rana ta fito. Idan ta fito sai in karya, sannan in koma in kwanta.

Yaya kake neman izinin hutu? Eh, inda nake neman izinin hutu ina rubuta application letter ne in tura a wajen aiki musamman idan jikina ya gaji haka sosai ya zo da lokacin hutu. Ina neman alfarma ne sai in yi rubutu in tura oga. Oga he ya duba ya gani sai ya bani hutu domin in ji daɗin rayuwana.

Yaya unguwarku take? Eh, yadda unguwarmu take, unguwa ce mai kyau da tsabta. Kullum idan gari ya waye ana share ta. Sannan muna da ruwan sha, muna da nefa, muna da security a unguwarmu sosai. Sannan ɓata gari basa zuwa in damu ke.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Eh, na fi kuzari da safe gaskiya. Saboda idan na tashi da safe, ina zuwa training. Idan na dawo da training, jikina ya wartsake, ina jin ƙarfi a jikina sosai.

Kana da dabbar gida? Eh inada dabbar gida. Inada akuya, sannan inada tinkiya, inada rago, inada awaki, inada kaji da dai sauransu haka. Ina kiwo, ina son kiwo sannan ina ganin amfanin yin kiwo domin ina samun canjuna.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, muna da fanka a rufin ɗaki saboda idan ana rana zafi yakan yi yawa yana damun mu, to amma idan mun sa fanka hakan yakan zo da sauƙi. Sannan lokacin da dare yayi idan ana zafi wannan fankan tana taimakawa sosai domin jin daɗin bacci.

Wane fure kake fi so? Ina son fure kore, ina son fure fari, ina son fure fin, ina son fure ja saboda suna burge ni sosai. Sannan idan na gan su ina jin nishaɗi sosai. Sannan ina zama kusa da su domin yana tuna min wasu abubuwa da dama na rayuwa.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Eh, kayayyaki ya danganta. Kayan sawa na, gaskiya bana iya ƙidaya su saboda yawansu. Sannan kayayyaki na kasuwa, ina iya ƙidaya su ta hanyar kwamfuta idan na je na duba store, dan ga abin da yake a ƙasa. Ta wannan hanyan nake iya ƙidaya kayayyakina.

Sau nawa kake amfani da intanet? Eh, ina amfani da intanet, kusan a rana kan duka ma ina amfani da intanet. Saboda idan ina gida, in na zauna ba abun da nake, ina kunna intanet. Sannan idan na fita kasuwa, ina kunna intanet. Sannan idan na dawo, ina kunna intanet. Saboda haka babu gidayayye da zance, ina kunna intanet sau ƙaza. Saboda wannan ranan, wani nake mai, wataran ina iya kunna intanet.

Wane irin ice cream kake fi so? Eh, ina son ice cream sosai. Ina son ice cream vanilla, ina son strawberry, ina son milk banana saboda idan na sha su ina jin daɗi sosai sannan suna sa ni nishaɗi.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya saboda idan na kwanta inkwanta inji dadin bacci sannan ko da na tashi in dai na sa matashin wuya ba zan ji jikina yana ciwo haka ba. Matashin wuya yana taimaka mana sosai wajan kwanciya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, lokacin da nake zuwa kasuwa, na zuwa kasuwa ƙarfe tara ko ƙarfe goma. Ya danganta da tsarin da na ɗauka rana. Idan ina da aiki ko wanki haka, bana fita kasuwa da wuri. Ina kai ƙarfe tara. Idan kuma bani da aiki, ina fita ƙarfe takwas ne.

Kana iya dafa abinci? Ina iya dafa abinci sosai, saboda idan mai ɗakina bata nan, ina dafa abinci. Ina dafa ɗan wake, ina dafa shinkafa, ina dafa tuwo, kai abinci ba abin da ban iya dafawa ba.

Wane malami kake fi so? Eh, malamin da na fi so shine malamin addinin Musulunci. Wanda ake kira da suna Shehu Ibrahim. Sannan akwai Shehu Dahiru Usman Bauchi. Allah ya masa rasuwa, Allah ya jikan shi.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina karanta littattafai saboda littattafai yana ƙara min basira. Sannan ina jin daɗi idan ina karanta littattafan labaru. Sannan ina jin daɗi idan ina karanta littattafan soyayya. Sannan ina karanta littattafai na addini domin in san yanda zan gudanar da addinina. Sannan ina karanta littafin kasuwanci saboda in san yanda zan yiwa kasuwa na tsari domin in samu riba mai yawa.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake fi amfani da su? Kafofin ya- watsa labarai waɗanda na fi amfani da su, ina amfani da TikTok, ina amfani da Facebook, ina amfani da BBC sannan ina amfani da jarida.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Na fi son zama, saboda zama yana taimaka min sosai. Idan na je kasuwa zama nake yi. Sannan idan na dawo gida ma zama nake yi. Sannan idan ina mota ma ina zaune ne, to tsayuwa kuma idan na tsaya ina jin saurin gajiya sosai. Hakan yasa bana son tsayuwa.

Ka nafi son zama a kujera ko taburma? Eh, na fi son zama a kujera, saboda idan na zauna a kujera na fi jin daɗi sosai. Sannan idan ina tafiya a mota ma ina zaunawa a kujera ne ina jin daɗi sosai. Amma zaman tabarma idan na zauna ina jin mazaunaina suna min ciwo.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Lokacin da nake yaro ina tuna lokacin da nake zuwa makaranta. Idan naje makaranta nayi karatu, idan na dawo baba na ya saka ni nayi karatu, yana ɗauka minti ko alewa sai ya bani, ina jin daɗin hakan sosai. Hakan yasa ba na mantawa.

Wane ƴaƴan itace kake so? E, ƴaƴan itacen da na fi so, ina son ayaba, ina son abarba, ina son aful, ina son lemu, ina son inabi, ina son fruit salad sosai sannan ina son gwanda.

Wane irin burodi kake fi so? Eh, ina son burodi mai daɗi wanda ya kasance yana da taushi, sannan wanda suga bai masa yawa ba, sannan wanda yake da madara. Sannan buredin ya kasance slash mai yanka-yanka ma ana. Ina jin daɗin shi sosai.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓuwa da bargo sosai musamman lokacin da ake yin sanyi ko ake yin ruwan sama ko in ba na jin daɗi haka ina jin sanyi a jikina ina ɗaukan bargo in lulluɓe jikina da shi.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci saboda ni ɗan kasuwa ne. Sannan ina zuwa ƙasashen waje domin yin kasuwancin saya da sayarwa. Sannan a gida ina yin kasuwanci sosai. Ina kasuwanci, ina zuwa kasuwar ƙauye, muna yin kasuwanci domin inganta kasuwancinmu.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu kasuwa ne, shago ne babba. Muna da ma'aikata sannan muna jin daɗin wannan wuri yadda yake saboda wuri ne mai kyau sannan yana jan hankalin kostoma.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa. Idan na shiga na je bayan gari haka ko na je wajen kogi inda ruwa yake gudu, ina ɗan ɗiban duwatsu a hannuna sai in ta jefasu. Ina ganin inda nisansu yake. Idan na wurga na farko in ya isa inda zai je ina ƙoƙari in jefa na biyu ya je fiye da inda na farkon ya je. Hakan yana sa ni nishaɗi sosai.

Kana son cin abinci a titi? A'a, bana cin abinci a titi saboda cin abinci a titi ba abu ne mai kyau ba. Sannan idan kana cin abinci a titi, wani cutar da ido baya gani yakan iya zuwa ya zo ya hau abincin da kake ci. Wadda hakan zai zo ya haddasa maka cuta. Kaga ka cuci kanka saboda ka yi sa bana cin abinci a titi.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi musamman a lokacin zafi. Amma lokacin sanyi bana shan ruwan sanyi, saboda yana cutar da ni, yana sa min mura. In ji hanci na na da bakina suna taushewa. Hakan yasa bana son ruwan sanyi.

Kana iya hawan keke? Eh, ina hawa keke. Ina hawa, ina yin training da keke. Idan gari ya waye ina zagayawa da keke sosai.

Kana duba kalanda kullum? Ina duba kalanda kullum, saboda akwai abubuwan da na tsara na yau da kullum wanda ya shafi kwanan watan nan. Akwai kuɗin da nake tarawa kullum, dole ina duba kalanda saboda in na bayari in yi ticking. Sannan ina duba kalanda saboda in san me zan tsara a yau, di na.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da wayar Android, ƙiran Realme. Ina jin daɗin wayan sosai saboda yana riƙe caji sannan bai da nauyi kuma yana min abun da nake so. Ina jin daɗin wayan sosai gaskiya.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota sosai. Yakan je ni a ruwanin gari kimanin kilomita ɗari biyu da wani abu. Sannan in zan fita kasuwa ina hawa mota ne. Lalle ina iya mota. Ina tuƙin mota sosai.